To, a misalin ƙarfe daya zuwa ƙarfe biyu nake cin abincin rana. Shi abincin ranan wata sa'in bana samu ina ci dan saboda aikatau dan wasu abubuwa.

To ina duba saƙonni sosai, dan saboda wata sa'in, ana tura mun saƙo ta, ana tura mun aiki ta saƙo ko kuma mutum yana nema na, za a tura mun saƙo domin in gani. Ba kowa bane yake son yana kira.

Eh to ina cin citta a abinci kuma ina shan citta a shayi. Citta yana da kyau a jiki. In ka sha shi za ka ɗanji zafi zafin nan. In akwai mura akwai wani abu duk yana warwarewa. Gaskiya ina cin citta a abinci amma kar yayi yawa.

Gaskiya na fi son zama a birni. Zama a birni yana da muhimmancin shi sosai fiye da ƙauye. A birni za ka ga abubuwa da yawa na technology da yake improving rayuwan mutane. A birni za ka sana'a, komin kankantarta in ka samu sana'an ka zai bunƙasa da sauri. A birni in kana son ilimi mai kyau za ka samu. A ƙauye gaskiya shi ƙauye wuri ne da za ka je ka yi hutu kuma ka haɗu da iyalai da mutanen, mutanen ka, mutanen maƙwabta. A zauna ayi zumunci ayi mutunci, shi dai kauye kam gaskiya ni na fi son.

To aikin gidan da nake yi kullum shine shara. Ina share tsakar gida, ina share ɗaki, to sai kuma watasa'i. I, ba kullum sosai ba ina ɗibar ruwa amma aikin da na fi yi kullum shine shara. Shara yana tsaftace wuri kuma yana nuna mutum shi mai tsafta ne. Don ance tsafta, cleanliness is next to godliness inji bature kenan.

To! Ni dai na fi son AC amma dai fanka ne muke da shi. Bama kunna AC domin wata sa'i prepaid muke amfani dashi. AC dai akwai daɗi, shi yana sa wuri sanyi ba sai an yi ƙara ba, a hankali a hankali wuri zai yi sanyi amma fanka akwai kara kuma shi sai yata juyawa ta juyawa ta juyawa.

Toh, a kasuwanci dai abinda yafi mafi muhimmanci shine kawo abinda mutane suke so kuma ka sayar musu a kuɗin da za su iya saya. Eh toh an san ko wane kuɗi ka sa ba za a rasa wanda zai siya ba amma za kayi tunanin mutanen da basu da ƙarfi. A kasuwanci haƙuri da da mutunci yana da kyau, shi yafi muhimanci.

Gaskiya ina yin bacci da rana, amma sai ya kama, indai ban bacci da daddare ba zan yi bacci da rana. Kuma da rana gaskiya in akwai zafi bacci ba ya yawa don saboda zafi. Amma dai, yawan bacci na da daddare ne ko da sassafe kafin mutum ya fara aiki.

To a kullum dai ina ɗan fita da sassafe, ina motsa jiki banda rana biyu a sati. Ina motsa jiki domin lafiyar jiki zan danyi jogin ma kilomita huɗu inje in dawo. Gaskiya ina motsa jiki randa banje ba kuma zan buga ƙwallo ne.

Gaskiya ba na shan magani kullum. Dan ni alhamdulillah ba mai yawan rashin lafiya bane. Ba na barin souro ya cije ni, ba na cika cin abubuwan da zai daure min ciki kuma ba na cika yin abubuwa harda zai jawo in samu ciwon kai. So ni ba mai shan magani kullum bane. Shan magani kullum yana kashe jikin mutum.

To gaskiya ina son zama kusa da taga. Inde a cikin mota kusa da tagan yafi zaka iya ganin abubuwa a waje, zaka sha iska mai daɗi. Inde a cikin gida ne iska Allah zai ringa shigowa yana taɓaka. Ko kuma de a wani abu na fi son zama kusa da taga.

Toh de a watan ga ina so in koma makaranta kuma ina so in fara adashe. Kana ajiye kuɗi? Don ajiye kuɗi yana da kyau, zai zo ya taimake ka sosai. A watan ga ka samu wani canji kaɗan tara sannan nasara a tire na haƙuri shi ya cimma abun da mutum yake so.

Eh ina dubawa. Don kaman nefa bil za ka san nawa ya rage ma nawa aka kashe. Idan aka yi haka ina kuɗi ka za ya je. So gaskiya ina duba lokaci lokaci in yana da mahimmanci ka san ba sai kawai ka ta cire kudi baka son nawa ke ciki ba nawa ya fita ba.

To ni ba mai yawan karɓan kira bane sosai. Na saba da kira ba kowa bane ke son kira. A rana dai aƙalla zan karɓa kira sau biyar. Inderun da ba a kira ni ba zan karɓa sau biyu ko sau uku. Wata sa'in yana kaiwa har goma rana.

Akwai hanyoyi ka da yawa na shaƙatawa, na farko cin abinci mai lafiya mai kyau kaman kaza da su sauransu. Na biyu buga geme, neman nishaɗi da waƴansu abubuwa sannan na uku, tuƙa keke, motsa jiki, buga ƙwallon, kallon ƙwallon da sauran su de gasunan dayawa zube amma dai wanda na fi so shine cin abinci, buga ƙwallo, kallon fim buga geme.

To nidai nafi son lokacin raining season dan a lokacin ruwa yana faɗuwa ba zafi dai gashinan dai da daɗi. Lokacin mai yuwa in an fara ruwa saika jinkirta baza kaje wajen class ba ko aiki kuma lokacin za'a samu ruwa da yawa kuma a yadda muke haka mun fi samu wuta a lokacin ruwa.

A'a, a'a gaskiya ban da katin business, ah ko kana ce kasuwanci. Shi katin kasuwanci sai babban mutane da suke da kuɗin printing sune suke samu suna printing amma irin su mu gaskiya bamu da shi. Sai dai ina da flayan business shi zan tura ma ta number na da abubuwan da nake yi a waya shi ba wai na printing ba.

Gaskiya ba na zuwa gidan fim, dun ba gidan fim a garin da muke. Gidan fim kuma indai ba na ƙwallo bane shi ne nake zuwa. Amma dai wai gidan fim fim babu, bamu da shi a nan garin mu ɗin, so ba na zuwa.